Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakarmu da shugaban aiki tana da kyau sosai, sabida yakan bamu shawarwari masu amfani wanda zasu taimake mu a wajen aiki. Muma idan muka ga akwai wata matsala, mukan je mu bama shugaban aiki mashawara yanda zamu inganta ayyukanmu domin samun nasara.